Ina kake ajiye makullan ku? To gaskiya makullin gida dai ina tafiya da shi ne. Ba na ajiye shi a gida saboda mm, makullin yana da yawa, so duk wanda ya fita yana kulle ɗakin sai ya tafi da makullin shi. Ba ma aje makulli a gida saboda ɓarayi kuma dai wani abu aka, kuma ba ma barin ƙofa a buɗe sai dai kowa ya ɗau makullin shi in aka dawo sai a buɗe.